Hakanancin Kukand Zakara Tafie. Hakanancin Kukand Jamfara da Shaifu.

Yaya kake kamala Haiki ha Lakashi yaya kake Lakashi.

Wa nan hiyarin burodi burodi ka ke fi so.

Kana fi son tufafin auduga ko si siliki.

Ha wane abnci ka ga-gaga cewa kanke fi so.

Sau nawa kake wanke tufafi sau nawa kake wanke tufawi?

Nawa bokiti coke da Shawarma kira? Nawa bokiti kuke da su a gida?

Wana kaya mama ma mari kake fisu.

Ana ƙitare ka fafo lokacin zuma lokacin, lokacin zuma.

Ka na son damƙina ka ya ce aske, damƙinka ya ce aske.

Kana amfani da mu taimaki mu ya kana amfani da mu taifi mu ya.

Kana sai uniform a wurin aikin kana sa uniform a wurin aiki.

Kafi son hawa matakala ko lift? Kafison matakala ko lift?

Wani naba shi yankee sako shi daɗi. Yayan boshi yankee shi daɗi.

Kana jurewa bakoni mai yaju bakoni a iwaju.

Kanan fison miya mahaiza fikku sanyi. Kanan fison mahaiza fikku sanyi.

Kanamike jiki dashi kana mike jiki da shi ko.

Yaya kake ya Yahuduwa da aboki ya niki?

Kudan har fannin da wariyar Aruwa wani rijiya.

Wandanin ab-abs kanke amfani da sauzi da yawa.

Kana sa turare kalon, sa turare, turare kalon.

Kana yin keran, si daiyo, bi diyo, keran, bi diyo.

Kana saya suna tuwaɗan ha yuka.

Kana iya tuƙin mota. Kana iya tuƙi mota.

Wani irin kasa gidan ku yake da shi? Wani irin kasa gidan ku ya ke da shi?

Kana fi son, zama a kujera ko tabarma, kujera ku tabarma.

Mi take ƙarƙashin kwamanda mura ta kwamandira.